Kana mike jiki da safe? Eh, ina mike jiki da safe idan na tashi bacci. In na tashi bacci, zan ɗan mimmiƙe, in miƙe hannu, in miƙe ƙafa, sannan in ɗan lallanƙwasa wani sassa na gaɓoɓina. To, ta haka nake mimmiƙe jiki.

Kana iya hawan keke? Eh, ina iya hawa keke. Nakan tuƙa ta, na, nakan hau ma saboda nayi exercise, saboda na motsa jikina. Na ina hawa keke sannan idan zan yi tafiya wadda ba mai nisa sosai ba, nakan hau keke saboda in isa da wuri. Sakamakon ba zan sami tsaikon abin hawa ba.

Kana son zama kusa da taga? Eh, ina son zama kusa da taga saboda iska, musamman ma idan akace lokacin zafi ne. Saboda idan kana kusa da taga, zaka fi samun isashen iska yadda ya kamata. A sakamakon idan kana kusa da taga haske ma zai wadace ka.

Kana yin aiki bayan lokaci? A'a ban cika yin aiki ba bayan lokacin da na tashi daga aiki, amma wani lokacin idan aikin ya rincaɓe ko bayan lokacin tashe na daga aiki na kan yi aiki.

Kana son wurare masu hayaniya? A'a, saboda ban son hayaniya shi yasa ban cika son wurare wanda suke da hayaniya ba. Idan waje ya cika hayaniya ma, nakan tashi na bar wajen saboda na fi son ko da yaushe na kasance ba cikin hayaniya sosai ba saboda hayaniya tana damuna.

Kana cin citta a abinci? Eh, ina cin citta a abinci saboda ko ba a abinci ba ma, haka ni na kan tauna citta. Saboda wani sa'in idan ina tari, na kan tauna citta hakanan ma kawai saboda tana min maganin tari. Shi ya sa nake sata a abinci saboda maganin sanyi. Idan kana cin citta, sanyi ba zai yi yawan damunka ba.

Wane lokacin shekara kake fi so? Na fi son lokacin shekara idan ta zo ƙarshe, saboda kaka. Na san idan shekara ta zo ƙarshe abinci zai yawaita. To shi yasa na fi son ƙarshen shekara. Saboda abubuwa za su yi sauƙi sosai, al'amura za su saisaita.

Kana son kallon wata da daddare? Eh, ina son kallon wata da dare saboda yana sa ni nishaɗi. Yana sa ni farin ciki, yana sa ni tuna abubuwa da yawa na rayuwata musamman da kwai lokacin da nake zuwa fira wajen budurwata idan wata ya fito muna tsakiya shi muna fira. Hakan yana sa mu nishaɗi sosai.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka? A'a, ni ba mai saka tunatarwa bane saboda a wajen aikin mu ni ban kai wanda za mu riƙa sanya abin da zai sa tunatarwa ba. Amma haka a fannin rayuwata, nakan sanya tunatarwa tsakanina da abokananmu.

Wane gidan abinci kaka fi so? Ina son gidan abinci na De Luna. Saboda idan ka je De Luna, kana samun duk abubuwan da kake bukata. A De Luna, ga abincinsu da farashi mai sauƙi sannan kana samun abin da kake so yanda ya kamata.

Yaya kake jin hayaniya? Aa ina jin hayaniya sosai har cikin ƙwaƙwalwa ta, saboda idan akwa hayaniya, kaina har ciwo yake yi. Yana damuna sosai saboda bana son hayaniya. Dan idan hayaniya tayi yawa ma a waje, tashi nake na bar wajen.

Wane irin burodi kake fi so? Ina son biredin Fantasiya saboda koyaushe da shi nake amfani. Saboda ni na fi son na sai Fantasiya dan shi ne na fijin dadin shi sosai. Saboda idan ba shi ba, ban cika sayan wani biredi ba.

Kuna yin wuta da itace? A'a, ba na yin wuta da itace saboda na fi amfani da gawayi, shi nake amfani da shi.

Kullum? A. Kana sanya bel kullum? A'a, bana sanya bel kullum saboda wata rana nakan sanya manyan kaya. Ba kasafai ma na cika sa ƙananan kaya ba saboda manyan kaya su nafi ta'amali da su, su nafi sawa shi yasa bana sa bel kullum saboda manyan kaya sune a jikina yanzu haka.

Kana tara tsabar kuɗi? A'a, bana tara tsabar kuɗi a jikina. Saboda tsabar kuɗi ba su cika fiya zuwa hannu na ba saboda ni ma'aikacin hannu ne. Kuma ka ga ma'aikacin hannu in yai aiki yanzu ba a hannu ake ba shi kuɗi ba sai dai ace za a tura mai.

Yaya kake ajiye kuɗi? Ina ajiye kuɗi ne ta hanyar banki, saboda a nan na fi ajiye kuɗi. To kuɗin ma yanzu da ba samun sa ake sosai ba, ta ya za ka yi ka ajiye? Saboda kuɗin da an ba ka su na abinci ne, da an ba ka za ka je ka ciro su ka sai abinci.

Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? To, lokacin da na farka da safe, na kan je na yi ibada. Idan nayi ibada, sai na zo na ɗan kwanta na ɗan wani lokaci. Tukunna na tashi sai na je na yi brush, na ɗan mommotsa jiki sai na samu na karya.

Me kake ji ranar biyan albashi? Ni ai albashina duk lokacin da nayi aiki, a lokacin ake biyana. To duk lokacin da kayi aiki aka biya ka dole zaka ji wani dadi sosai. To abun da nake ji ke nan idan aka biya ni albashina saboda ni ina yin aiki ake biyana.

Kana lulluɓe da bargo? Eh, ina lulluɓe da bargo musamman wannan lokacin na sanyi. Nakan lulluɓe da bargo saboda kada sanyi ya dame ni. Idan na lulluɓe da bargo nakan ji daɗin bacci sosai musamman wannan lokacin na sanyi.

Kana cije farce? Eh, saboda in lokacin cirewa ya yi ban samu yanda zan je a cire min ba, nakan cije shi da, da haƙora. Saboda farce yana damu na musamman idan yayi girma sosai. Shi yasa nake cije shi da haƙori.

Kana kuka lokacin yankan albasa? Eh, wani zubin na kan yi, wani zubin kuma sai dai na ga na kusa da ni yana yi kuma na ga bana hawayen nan. Ko albasa ce ba taimun zafi yanda ya kamata ba, ko kuma na saba ne? To ban dai sani ba, amma wani sa'in na kan yi, wani sa'in bana yi.

Muryarka tana da, muryarka tana da ƙarfi ko a hankali? A'a, muryata ba ta da ƙarfi sosai. Don har ake ce mini ban da murya ma sosai wajen magana. Saboda muryata a hankali a hankali take. Bayan da irin muryar nan mai ƙarfi sosai. Amma nikan yi magana mai ƙarfi saboda ba da murya ake magana ba, da fasaha ake.

Kana son karanta littattafai? Kai, nakan karanta littattafai amma ba kasafai ba. Na karanta wani littafi kundin tsatsuba sannan da kawai wani baƙuwar fuska. Ga sunnan dai wasu ma duk na manta sunansu. Nakan dan karanta lokaci lokaci sannan nakan karanta na addini.

Kana kallon taurari da dare? Eh, ina kallon taurari da dare saboda suna sa nishaɗi. Kuma ina jin farin ciki sosai idan ina kallonsu saboda suna ƙara ma sama ado. Suna yin haske sosai, suna haskaka sama. Suna ƙawata mu, suna yin ƙawa sosai.

Me yake ba ku ƙwarin gwiwa a aiki? Abun da yake ba ni ƙwarin gwiwa a aiki, yanda muke kasancewa kanmu a haɗe, duk abin da za mu yi, wannan muna ƙara ma juna sani. Idan aka yi abin da bai dace ba, nan da nan za a gyara. Hakan yana ƙara min ƙwarin gwiwa, ya sa na jin daɗi sosai.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine mutunta juna da yarda da amana. Idan har kuna mutunta juna, kuna riƙe wa juna amana, to hakan shine abun da yafi komai muhimmanci sosai.

Kana kwana a ciki? Eh, ina kwana a ciki. Saboda idan ban kwana a ciki ba, ai zai zama tamkar a waje nake kwana kenan. Ai ciki shine rufin asirin mutum. Mutum ya kwana a ciki shine rufin asiri, ba kwana a waje ba. Saboda za a faɗaukan mutum da muhimmanci.